Eh, ina amfani da mataimakin murya a wasu lokuta, musamman idan ina so in yi abu cikin sauri da sauƙi ba tare da rubutawa ba. Misali, ina amfani da shi wajen saida tunatarwa da kuma binciken bayanai aka gagauce, sannan kuma kunna ƙidankidai ko kuma yin ƙira yayin da hannuna ke cike da wasu ayyuka. Wannan yana taimaka min in adana lokaci da kuma rage wahala. Mataimakin murya yana da amfani wajen ƙara ingancin aiki domin yana bani damar yin abubuwa da dama a lokaci guda. A lokacin tuki ko kuma lokacin motsa jiki ko kuma lokacin da nake girki. Yin amfani da murya ya fi dacewa fiye da taɓa waya. Wannan yana kuma taimakawa wajen kiyaye tsaro, musamman idan ana buƙatar mai da hankali ga abun da mutum yake yi. Duk da haka, bana amfani da mataimakin murya kowane lokaci. Ina amfani da shi ne idan yanayin a lokacin da yanayin da ya dace. Domin har yanzu akwai lokutan da rubutu ko taɓa na'ura ya fi dacewa. A take ce mataimakin murya kayan aiki ne mai amfani da yake sauƙaƙawa rayuwar mutum.